Ina son ɗaukar hotuna sai dai ba kowane lokaci ba. Sautari nakan ɗauki hoto domin yin fasfo ko kuma yin tsakanin a na'ura domin cike wani fom a, a cikin intanet. Sai dai nakan ɗauki hotunan ƴaƴana domin tuna da kuma ƴan'uwana domin tarihi. Sautari ban fiye son ɗaukan hoto a lokacin da na tashi daga bacci ba domin hoto baya min kyau a lokacin da na tashi daga bacci amma nakan yi hoto a lokacin da na tashi, na gyara fuska ta, ta yi kyau sosai. Sai dai hoto ban fiye son ɗaukan hoto ko zuwa gidan hoto in dauki hoto ba sai dai ko a kyamara.